Eh, kullum da safe ina tashi daga bacci gaskiya ina jin kukan zakara. Sabida akwai kaji, zakaru da sauransu a maƙota da gidanmu ma. Da safe haka nakan ji kukansu suna yi da safe. Wani lokacin kukansu ma ke tayar dani daga bacci sosai nake jin.

Eh, gaskiya ina cire takalma a gida. Da zaran na shigo gida, takalman da na fita da su nakan ajiye su bakin ƙofa. To, cikin na shiga cikin ɗaki da uwar ɗaki da akwai takalman da nake sawa ciki wayanda ba su ɗauko datti daga waje ba. Suna da tsafta, an wanke su, suna nan a ajiye ba abin da ya sha festo. Waɗannan nake amfani da su in naje gida.

Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗakin da akwai shuru, akwai iska, na da girma. Za ka yi duk wasu abubuwan da kake so a ciki, babu hayaniya. Za ka iya ƙarasa aikin kama da ba ka yi bagun aiki. Za ka iya saduwa da iyalinka. Za ka zauna, za ku tattauna da wasu ma, duk dai kalan ɗakin ke nan. Na fi son irin wannan ɗakin gaskiya wanda babu takura, babu damuwa, ba wanda ke zuwa ya matsa ma. Akwai shuru, akwai iska. In lokacin hutu ya yi, za ka iya hutu a cikin ɗakin. Babu wanda zai dame ka ko kuma wani ya hana ka yin abin da kake so ka yi. Gaskiya yanayin ɗakin da na fi so ke nan.

Abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da yawa gaskiya. Idan ina son samun nishaɗi, wani lokaci ina kusantar iyalina ne na sami nishaɗi. Wani lokacin kuwa wasa nake yi da yara. Akan nakan sami nishaɗi duk lokacin da na tara yara muna wasa ko kuma in je in yi ƙwallo in kalla wasan kwaikwayo. Ana wasan kwaikwayo ko gun kallo. Ko, a unguwanni in ana biki haka akwai nishaɗi sosai nakan je sabida in samu nishaɗi. Haka kuma zuwa kallon bal, ƙwallo shima ina samu nishaɗi sosai gaskiya idan ina zuwa gun kallon ƙwallo shima wani lokacin yana bani nishaɗi. Abubuwan dai suna da yawa, amma gaskiya nishaɗi na fi yi idan ina tare da iyalina. Lokacin ne na fi jin daɗin nishaɗin da nake so.

Na fi amfani da baƙar launin tawada, saboda baƙar tawada tafi kyau in ka yi rubutu da ita, shi ya sa na fi son wannan launin. Baƙa ce ko da yaushe ta fi mun ja gaskiya ba wani kyau ja take mun ba. Na fi ganewa na yi amfani da baƙa, saboda baƙa za ta fitar ma da rubutun ka inda ka ke so. Tatsaf za ta fitar ma da rubutun ka, shi ya sa gaskiya na fi son baƙar tawada. Da launin baƙa na ke amfani duk lokacin da zai yi amfani da tawada.

Eh gaskiya ina sawa da audugar da siliki. Amma gaskiya ta auduga ta fi mun kyau. Na fi son na auduga gaskiya saboda duk lokacin da aka ɗinka tufafi da auduga ta fi kyau. Duk da zanen da komai duk yana fata da kyau in da yakamata shi ya sa gaskiya na fi so na auduga fiye da siliki. Amma duk, duka biyu ina sawa da audugar da wancan siliki. Amma auduga ta fi mun kyau ne sosai. Ta fi saukin sawa, babu wahala ko gun wanki da wasu abubuwa. Masun ɗinkin masu fisanta audugan to shiyasa gaskiya na fisanta auduga.

Kayan ɗakin da na fi so ina tunanin shine gado. A ɗaki gaskiya gado ya fi komai amfani. Tunda ka ga za ka kwanta, za ka zauna a kai, kai kaga ni yafi kyau gaskiya a kayan adon ɗaki. Shi yasa yanzu da aka ga mutane sun fi so in za su sayi gado kaga an sayi mai tsada sosai. Mutane na sayan mai tsada sosai, mai kyau wanda ke da ƙarƙo. Ina tunanin gaskiya shi ne yafi kowanne kyau kuma ni ma shi na fi so gaskiya.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma sai dai in bana gida. Watakila in na fita gun aiki ko na je gun maƙota ko na je gidan ƴan uwa ko abokai in an bani ruwa mai sanyi ina sha amma a gida gaskiya na fi shan mai dumi. Ruwan ba cikin firiji yake ba yana ajiye ne a ƙasa. A duk lokacin da nake so in sha sai dai in ɗauka. Shi ba zafi ba shi ba sanyi ba. Ya fi daɗin sha haka sabida ina karantawa sau da yawa likitoci kan gargaɗi mutane akan shan ruwa mai sanyi sosai. Shiyasa nake rage shan mai sanyi wani lokaci. Ba ko da yaushe nake shan mai sanyi ba. Ina sarƙawa idan yayi sanyi sosai.

Ina zuwa kasuwa ne duk kwana huɗu, sabida a inda nake haka ake cin kasuwan babban kasuwan gari, Ana cin shi ne duk bayan kwana, duk bayan kwana huɗu. Duk abin da nake so, ina saya ne, banda kayan abinci. Kayan abinci ina da su da yawa a ajiye. Duk wani abu da nake so na kasuwa wanda ba za su daɗe ba a ajiye ana siyan su ne ayi amfani da su na kwanaki kaɗan, to duk kasuwa nake siyansa. Duk bayan kwana huɗu-huɗu nake zuwa, sai dai kuma idan, wani abun gaggawa, ana buƙata, ko irin sabulu ya ƙare ba lissafa ba ko ma clean ya ƙare, na goge baki ko wani dai abun dai da ba'a, ya ƙare a gaggauce, babu lissafi ya ƙare. To irin wannan zai sa in je kasuwa ban shirya ba, ko wani abun kawai zan tashi ne in tafi, ba shiri tunda ana buƙatan shi da gaggawa. Amma dai indai abubuwan da nake saya ne gaskiya na fi sayan su duk bayan kwana huɗu-huɗu, haka ake cin kasuwan garinmu. Abin da ya sa ke nan ya sa, haka nake zuwa kasuwa.

Eh ina iya awa keke sosai ma. Ina awa keke, ina da shi a aji na yara sannan ni ma ina da babban wanda ni nake awa da kaina. Duk lokacin da nake so in motsa jiki nakan yi amfani da shi. Na fi amfani da shi duk ran sati, ranar da babu aiki sai in ɗan au da sassafe sai innan zagaya in motsa jikina da shi. Ina awa keke sosai ma.

A fusata, nawa nake share ƙura? Ina share ƙura ina tunanin sau biyu ne a rana. Sabida wani lokutan da kaga ba ƙuran ma kwata-kwata an samu sauƙi. Amma wani lokacin sai kaga ƙura yayi yawa sosai, ya shi ba lalata ƙofar gida ko mota ko mashin ko keke duk wanda ka aje ko babur. To nakan share sau biyu haka. Sau biyu dai gaskiya in na share ƙura to ina samun sauƙin shi sosai.

Eh ina sayan tabarau, kuma ina sanyawa. Ina sa tabarau, kuma ina sanya shi sosai sabida wani lokacin sabida ƙura, wani lokacin kuma sabida rana, ko wani abin. Amma dai tabarau ina amfani da shi sosai, ina sanyawa, duk lokacin da ya kama ko ma miye wannan.